Nam, barka da safiya. Sunana Ibrahim Adamu daga nan jihar Jigawa. An yi tambaya, "Yaya kake kare kanku daga sauro?" Muna kare kanmu daga sauro da abubuwa daban-dabar. Na farko muna amfani da maganin sauro ko dai rambo, wato kau maganin sauro wanda ake kunna mai wuta ko kuma mu yi amfani da gidan sauro wanda ake ce mai net, eh shin yake nan, ko kuma mu yi amfani da maganin sauro ɗan feshi. Muna amfani da maganin sauro wajen wannan sannan ta hanyar tsaftace mahalli da yin share-share da goge-goge da kuma nisantar inda ciyawa suke da inda ruwa yake ko kwata. Ta hanyar waɗannan muna tsaftace, muna yin maganin sauro da haka. Sannan muna amfani da, muna amfani da abubuwan zamani wajen kare kanmu daga sauro sosai da sosai. Wannan shine hanyoyin da muke, ɗaya daga cikin hanyoyin da muke maganin sauro daga muhallinmu.

Ah wannan tambaya ta so ta bani dariya ma dai to amma dai dole zan amsa ta. An tambaye ni an ce kana jin tsaron kwari? To hakika daga dai gaskiya ne bana jin tsaron kwari indai ba irin babban kwaro wanda na san cewa yana matukar cutarwa ba amma dai irin ƙananun kwari wanda muke ta'ammali da su a gida gaskiya nake bana jin tsoronsu. Wannan shine.

Na, am tambaya ta ta uku a wannan aiki yau shine ana tambayata kana son wurare masu hayaniya? To gaskiya ba na son wuri mai hayaniya saboda idan kana cikin wurin da yake da hayaniya kana samun distraction ma'ana kana samun a ɗauke ma hankali ko da ba ka samu ka mai da hankali kan wani abu da kake so ka cim ma. Misali kamar irin wannan tambayoyin da ake yin su da a jiya, a wajen mai hayaniya ake zaga ba za ka samu natsuwa ba sannan ba za ka mai da hankali ma ka yi bayani yadda ya kamata ba. To gaskiya ni ba na son wurare masu hayaniya.

Tambayar da aka yi min ita ce waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Eh to zan ɗauki misali idan zan yi aiki, ni ɓangaren tinda misali kamar na karanci harkar na'ura ce, ina amfani da kwamfuta, ina amfani da data sannan ina amfani da router ko wireless WiFi. Ina amfani da su wajen yin aikina musamman idan ina so in yi wani aiki dai shafi intanet, harkar intanet.

Me kake yi don kiyaye laifi? Wannan tambaya ita aka yi min a yanzu. Yau kuwa zan ba da amsani yanzun nan. Idan domin kiyaye laifi ko kiyaye abin da ke kuskure gaba, farko idan Umarni aka ba ni cewa kayi kaza, ko kuma idan na je misali, na je a matsayin sabo wajen kaza, ina fara tambaya mene ne da mene ne da mene ne a wajen nan wanda yake ba a yi, bana wanda ba a yadda a yi ba. Sannan zan tambaya mene ne da mene ne ya kamata a kiyaye. Ta haka nake kiyaye laifi.

Eh to gaskiya an tambaye ni cewa kana fison hawan matattakala ko lift. Eh gaskiya ina fison hawa lift saboda ita matattakala tana da gajiyarwa musamman idan bene ne mai tsawo musamman ace misali yana da hawa goma ace za ka bi ta matattakala wannan gaskiya yana da wahalawa sosai amma idan liftta ce da ka hau za ka dannna gidan da kake so kaje ma'ana hawa na nawa kake so kaje za ta kai ka cikin sauƙi ba tare da ka ɓata lokaci ba.

Wannan tambaya ta mun daɗi sosai cewa kana amfani da ajiya a yanar gizo sosai da sosai da sosai. Ina amfani da yanar gizo wajen yin ajiye-ajiyena, musamman wajen harka ajiye dokument ɗina ina amfani da shi. Zan iya amfaninsa a cikin Drive ko a cikin Gmail dina ko a ajiye a cikin wani abu dai wanda cewa na san ina da security mai babba.

An tambaye ni ina kake cin abinci a wurin aiki? Eh to wa to haƙiƙa gaskiya ina cin abinci ne a wurin aiki. Ma'ana idan na samu irin wanda suke kawo abincin sai da a ko ka je restaurant ko kuma ka fita waje wajen abincin da ya fi kusa ka samu ka siya domin ka koma kan aikin ka cikin lokaci ko ba gaskiya ba.

An tambaye ni wane irin kyauta kake son bayarwa. Eh to wato hakika ina son in bayar da kyauta wadda idan na ba mutum zai ji dadinta. Sannan ina so in ba da kyauta yayin da naga mutum yana da bukata. Ba wai ka ba da kyauta abin da ba a bukata ba ko kuma ka ba da kyauta ga wanda baya bukata ko kuma ka ba da kyauta a lokacin da ba a bukata ba.

Eh tabbas kuna samun horo a wurin aiki tambayan kenan amsa ta ita ce eh muna samun horo a wurin aiki tabbas sosai da sosai a kullum tunda wajen aiki ne musamman kamar kamfani kullum za a zoma da sabon abu a ceto ga yadda ake amfani da kaza kaman misali a zoma da wani sabon na'ura wadda zaka yi amfani da ita wajen aikinka dole za a zauna a koya ma ita.

Kana riƙe riga a aljihunka? A ba na riƙe riga a aljihu na, rigata ina sa ta ne a jikina, domin ita riga dama an yi ta ne domin ka sa a jikinta ba wai ka sa a aljihu ba. To me amfanin sa riga a aljihu? Kaga wannan ai bai yi making sense ba ko ba gaskiya ba, bai, ba wani sai a cas ta ba kamar ko ka so shine ko ka a bunna.

Yaya kake son zama? Ban fahimci tambayar ba yadda ya kamata to amma zan yi ta a based on yadda kaman na fahimta. Yaya kake so ka zama ma'ana ambition ɗin ka kenan ko future ɗin ka kenan? Ban sani ba. Ina so in zama hamshakin babban ɗan kasuwa mai kiwo, makiyayi kenan. Ina so in samu arziki ta hanyar kiwo, ina so in samu arziki ta hanyar noma sannan kuma ina so ina so in ya samu arziki ta hanyar mai kasuwanci. Wannan shi haka nake so in zama a rayuwa gaskiya ko ba gaskiya ba gaskiya ne wannan.

Dangantakarku da abokan aiki. Dangantakata da abokan aikina muna zama ne da su gaskiya kamar 'yan uwa saboda tun da waje anki haɗa ku. Shi aiki baya samuwa baya zama aiki ingantacce ko kuma ko bi ma a rayuwa baya zama ingantacce. Matukar an ce ba kai kadai za ka yi ba. In dai tare da jama'a ne dole sai kun haɗa kai. To gaskiya muna da haɗin kai, muna da zaman lafiya sannan kuma muna amfanar da juna.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Gaskiya ni na fi son miya wadda take da sanyi. Bana son abinci mai zafi saboda abinci mai zafi yana wahalar da ni, na farko dai yana ƙona mun baki sannan na bai baya bari in ci abinci in yadda nake so musamman idan abinci yayi daɗi. Amma yana da zafi gaskiya yana hana cin abinci. Don haka ni ɗinnan na fi son abinci, na fi son miya mai sanyi.

Yaya unguwarku take? Toh na gan ikon Allah. Unguwar mu unguwa ce kamar kowace unguwa amma dai tunda ni a local area. Nike unguwar mu za ka samu loko ne, dogo da 'yan kwatoci dai irin sagi sagi sagi da suke fitowa daga cikin mutane dai wanda ba a rasa ba. Za ka samun mutane kala kala kala dai unguwar mu dai babbar unguwa ce. Anace mata Sha'iskawa quarters, Najeriya duniya limited haka ake ce mata gaskiya. Wannan shi ne.

Kana son cin abincin titi? A'a, ni Ibrahim Adam Umar wanda akafi sani da Lamido bana son yawancin abincin titi domin mu al'adan mu cin abinci a iddi a titi kamar zubar da mutunci ne. Ko ba gaskiya ba ni kuma bazanyi abin da zan zubar da mutuncina ba. Ko abinci na siya ina komawa ne cikin ɗaki ko gida ko ofis dina inci wannan shine.

Kaya amma na ji wannan daɗin, na ji daɗin tambayanan sosai da sosai da sosai da sosai da sosai. Wane malami ka fi so? Gaskiya haƙiƙa na fi son malaminmu na addini, wanda zai koya min hadisi da Alqur'ani, wanda zai koya mini yadda zan bauta wa Ubangiji na da yake mata, wanda zai koya mini yadda zan tsira duniya da lahira. Wannan malami shi na fi so ko wane ne.

Ya ku ke aiki tare da ƙungiyar? Muna aiki tare da ƙungiyar da muke gaskiya aiki cikin haɗin kai, cikin zaman lafiya, cikin amana, cikin shawari da kuma karɓar shawari. Muna amfani da tsari na shugabanci. Akwai shugaba, akwai mataimakin shugaba, akwai sakatare, akwai trejara, akwai duk da ake tsare-tsare. Ta yadda kome idan ya taso akwai wanda za a je a samu.